To ina zubar da shara ta hanyoyin mabambanta misali kamar in shara ta tara a cikin gida nakan iya ɗaukar ta in kai ta bola domin zubar da ita aa bola. Saboda shi shara tara shi a cikin gida ba shi da amfani yakan kawo ƙazanta da sauran abubuwan da suka shafi hakan. Akan samu matsaloli a lokuta da dama wajen ajiye shara ko kuma wajen zubar da ita. Za ka ga mutane sukan samu wani guri a cikin unguwa su tare, su diga zuba bola da tarkace a gurin. Wanda hakan yana kawo cututtuka da kuma abubuwan da za su shafi rayuwar ɗan adam kai tsaye. To abun da aka fi so shine in ka je zubar da shara, ka ɗauki shara ka kai ta can naisa inda za ta yi nisa da cikin gari. Bayan ka kai ta naisa inda ta yi nisa da cikin gari, ka tafi da ashana da kalanzir ko kuma ko kuma aa fetir sai ka samu ka kunna mata domin ka ƙone wannan dattin da ka zubar yadda zai zama cewa ya ƙone, ya tashi daga shara ya koma taki. In kana da buƙata za ka yi ɗiba in ba ka da buƙata za ka yi barin wanda yake da buƙata ya ɗiba. Domin ta wannan hanyar ne za a iya magance matsalolin ee rashin tsafta da take fama da shi a cikin garuruwa mabambanta.

To ina jin hayaniya a lokuta daban-daban kuma wasu lokutan ina so wasu lokutan kuma bana so. Saboda wasu lokutan nakan so na huta ba tare da na samu wata takura ko wani abu makamancin haka ba. Saboda a lokuta mabambanta lokuta da dama zaka ga cewa ina buƙatar hutu bana buƙatar wani abun da zai takura muni na hayaniya ko kuma surutu ko kuma abun da ya shafi haka dai. Nakan iya tafiya in bada tazara da mutane in tafi can gurin da babu kowa domin hutawa a cikin rai na bana son na ji wata hayaniya ko kuma na ji wasu maganganu daban wanda suke ba a cikin rai na nake jin su. Saboda haka kwata-kwata bana son hayaniya wasu lokutan, wasu lokutan kuma inda ake yi ma nake zuwa musamman kamar hayaniya irin ta siyasa haka da sauransu duk inda ake yin ta nakan iya zama domin jin wannan yakan sa ni nishaɗi da kuma farin ciki. Amma saɓanin wannan kuma ban fiye son hayaniya ba domin hayaniya ba abu ne wanda ya kamata mutum ya so shi ba. Kamata yayi ace a bar ƙwaƙwalwa ta huta saboda hayaniya abubuwa ne wanda za'a dinga faɗan su in an faɗa ma wani ba'a san me ake faɗa a kai ba da sauran dai abubuwa mabambanta. Saboda haka wannan dalili yasa kwata-kwata bana son hayaniya domin ba wai wani abu ne mai kyau ba ba gamsasshen abu bane ba. Abu ne wanda wani dole sai dai ka ji shi a dole wani kuma ka ji shi a haƙuri wani kuma da sai sauran abubuwa kala kal kaman.

Tabbas ina kunnawa, amma kuma yanzu mafi akasari duk abin da nake bukata nafi yin downloading din shi application ne in yi ta app store, in kuma abin da saurari sauti ne in shiga Shazam da sauran abubuwa makamantan haka. Saboda yanzu lokaci ya wuce lokacin da za ka buƙaci abu dole sai ka tsaya wani ya tura maka. Sai dai idan wani abu ne na daban wani bayani ne na sirri wanda yake za ka buƙace shi daga gurin wani, toh shine wannan mukan iya amfani da shi Bluetooth ɗin. A daidai lokacin da muka buƙaci wannan abu na sirri lokacin muka zamu yi amfani da shi Bluetooth domin yin turu. Za ka samu mafi akasari abin da yake cikin waccan wayar idan ka tura shi a cikin wayarka ma ba lallai ya yi ba saboda ƙwaƙwalwar tasu ba ɗaya ba ce ba. Za ka samu lokuta da dama in mun tura abu a cikin wani abu daban sai ka ga ya ƙi ma, gaba ɗaya ya ƙi buɗewa.

To kayan ciyeciyen da na fi so sune, ina san, ina san abubuwa wanda suka danganci kayan ganyayyaki. Ina son kuma abun da yake, wanda yake a dafe ko kuma az-- wanda yake an soya shi. Misali kamar su salat, ko su gurji, su kabeji, tumaturi, albasa. Wannan ina son wannan haɗi domin haɗi ne wanda yake ƙara lafiya da kuzari da nutsuwa da kuma ƙara ƙarfin gani na ido. Sannan ina son shinkafa da miya, ina son da mai da yaji, shinkafa da wake da dai sauran abubuwa makamantan haka ina son su sosai da sosai saboda ina jin daɗi. Sai soyayyen nama ko kuma kifi a soye. Ina ƙaunar wa'yannan abubuwa sosai da sosai ɗari bisa ɗari.

Tabbas ina son ziyartar gurare mabanbanta kuma wanda suke da nisa tsakanin ƙasa ta zuwa ƙasashen da nake son ziyarta. Abu na farko wurin da nake son ziyarta shine kabarin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wannan kabari shine guri na farko da nake son in fara ziyarta a duniya kuma shine wurin da na fi soyuwa da shi wajen ziyara. Na biyu ina son in ziyarci wannan ƙasa da ake cewa Misira saboda ɗimbin kayan tarihin da suke wurin. Ina son in je in gani domin ganin wannan kayan tarihi zai saka ƙara imani ka ƙara tausayi da kuma ƙara riko da addininmu addinin Musulunci. Saboda Misira gari ne wanda yake da tarihi sosai. Gari ne wanda yake da abubuwan tarihi na addinin Musulunci da kuma shi wannan addini na aaa kafirci kenan addinin Kiristoci. Saboda haka guri ne wanda idan ka je shi in dai dama da birbishin imani a zuciyar ka to dole fa za ka ƙara imani sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Saboda haka shi ya sa nake son ziyartar wannan ƙasa ta ainihin wato Misira domin in je in ga kayan tarihi, in ga abubuwa da dama da kuma wurin da Allah ya hallakar da Fir'auna. Duk wa'yannan gurare ina son in gansu suna cikin zuciya ta wanda idan na samu dama ina son in ziyarce su. Sai abu na uku ƙasar china ina son in ziyarci ƙasar Chana domin in buɗe tunanina sannan in buɗe idanuwana domin ƙarfafa kasuwanci da kuma abun nan wa takan abun da ake cewa eh buɗe ido. Saboda ita ma Cana guri ne wanda yake da abubuwa na al'ajabi. Idan kaga wani abin in labari aka baka ma za ka ce abin ba zai yiwu ba amma za ka samu cewa idan ka je wannan guri za ka ga abubuwa daban daban kala kala iri iri wanda in zuwa akai aka baka labari ba zai taɓa yiwuwa ka yadda ba. Saboda a kwai wani gari da ake bamu labarin sa shi garin gaba ɗaya garin na kankara ne ma wasu lokuta ake zuwa a haɗa shi so saboda mutane yan yawon buɗe ido. Gari ne yake lalle kankara take lulluɓe shi za a je da mashina a yayyanka kankarar a yi gidaje a gurin. Saboda haka ka ga shi ma guri ne wanda za ka je ka gani domin ainihin yawon buɗe ido. Za ka ƙara ilimi sosai da sosai kuma Chana guri ne na kasuwanci na zamani. Za ka koyo dabaru na neman kuɗi kala kala daban daban wanda a haka in Allah ya yarda za ka ga ka samu abubuwan da ba ka tunani a rayuwar ka. Saboda haka ina son zuwa wa'annan gurare musamman dai shi kabarin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam da kuma ziyartar ɗakin Allah wa takan Ka'aba kenan. Saboda duk wani cikakken musulmi wanda ya cika musulmi za ka same shi ba shi da buri wanda ya wuce ya je ya yi ɗawafi ya gano kabarin Manzon Allah yaje dukkan gurin da ake addu'o'i na musulunci inda suke ayy suke saurin karɓuwa ya je ya yi addu'o'insa domin dacewa izuwa ga Ubangiji Maɗaukakin sarki. Wannan duk wanda ya samu wannan abu ya samu babban nasara ya samu babbar dama a cikin rayuwarsa kuma mu ma muna fatan Ubangiji Allah ya bamu wannan dama Allah ya nuna mana lokacin da za mu je mu ga wa'annan gurare da muka ambata a bakin mu Ubangiji idan mun je Allah ka bamu ikon yin abun da ya dace Allah ka bamu ikon yin addu'o'in da za su amfani rayuwar mu ta duniya su amfani rayuwar mu ta lahira Ubangiji Allah ka ɗaukaka mu.

Alhamdulillah tsakanina da maƙwabtana dangantaka ce mai kyau da fahimtar juna a tsakaninmu. Saboda duka maƙwabtana mutanen kirki ne babu mutumin banza a cikinsu. Maƙwabtana muna san junanmu tsakani da Allah. Dukkan lamarin da ya shafi na wani zakaga ko waƙoƙari yake ya shiga saboda a mutunta juna sannan a girmama shi ainihin maƙwabtaka. Domin shi maƙwabci ai yafi ɗan'uwa na nesa. Maƙwabci shine mutumin da dukkan wani bala'i idan ya same ka nan da nan nan take zai iya kawo maka ɗauki, ɗaukin da kuma ba ka tunani ba ka zato ba ka tsammani. Saboda haka ai shi maƙwabci ba abokin fitina bane ba maƙwabci ba wanda za'a zo a diga cece kuce da shi bane ba. Dole ka so maƙwabcinka, dole ka ƙaunace shi, dole kuma ka girmama shi a kowane irin hali yake sai dai idan maƙwabcinka mutumin banza ne. To kuma Alhamdulillah Allah ya haɗa mu da maƙwabta mutanen kirki wanda baza a ce babu na banza ba amma iya zama da mutanen ko zakaga ko da na banza ne ka yi juya ra'ayinsa a kanka yadda kai zai kalle ka bazai iya maka rashin mutunci kamar yadda ya saba yi wa mutane ba sai dai in ta kuskure. Baza a ce babu maƙwabtan da suke da matsala ba akwaisu ba babu ba amma yanayin yadda za'a zauna da su ɗin daga kai ne. Duk yadda mutum ya zo da shi in dai ba ya zo da abun da zai cutar da kai ya cutar da addininka ba ne ba to sai ka lallaɓa shi ya zama ka juya ra'ayinsa ku koma zaman lafiya da juna da soyayya da juna da kuma mutunta juna. Domin duk lokacin da aka ce kuna fitina da maƙwabcinka yau kun yi zage zage gobe kun yi doke doke jibi abubuwa makamantan haka marasa kyau wanda basu da kyan jima ba lantana kyan gani. To zaka samu cewa idan 'ya'yanku suka taso sai daka ga kuna wannan abubuwan da basu kamata ba abubuwan da basu dace ba to suma a wannan turba a wannan ɗabi'a za su tafi. Zaka ga cewa gaba ɗaya an samu matsala babu mutunta juna a tsakani babu girmama juna a tsakani. Dan wancan yana ganin baƙin wannan, ɗan wannan yana ba ganin baƙin wancan. Gaba ɗaya sai a haɗu ya zamana ce wa yaran ba su samu tarbiyya ta zamantakewa da juna ba. Saboda duk yaron da ya taso ya ga iyayensa suna faɗa da maƙwabta yau su yi gobe su yi jibi su yi to shi ma zai ga cewa a'a to ai maƙwabcinka ba wani muhimmanci gare shi ba. Saboda haka ai in ban wana bai mana ba duk da maƙwabcina ne sai na ga dama zan kula shi sai na ga dama zan yi abu ka zagi da sauran abubuwa wanda suke gaba ɗaya ba su dace ba. To ka ga shi ke nan zai zamanto cewa ta wannan bangaren ba'a samu nasarar tarbiyya ba. Tarbiyya ta riga ta wargaje tun da yaro ƙarami baya ganin mutuncin babba kuma taɓu dalilin waye ta dalilin ka kai da kake babban baka nuna masa yake mutuncin shi ainihin wancan maƙocin naka ba. To ka ga duk abubuwan dai ba su yi ba babu daɗin ji babu daɗin gani kuma ka ga ka wargaza gidan ka domin wannan yaro dai ba zai taso da tarbiyya ba saboda baya ganin mutuncin shi ainihin wannan maƙoci naka in da in babba ne ke nan. To baya duk wanda baya ganin mutuncin manya zaka samu a cikin mutane ma bashi da kwaldine zaka samu mutane duk za su bi su tsane shi da sauran abubuwa makamantan haka. Bai isa ya zo ya zauna cikin waɗanda ba sa'anninsa ba saboda za a ce ai wana bashi da kunya ka dubi girman wana fa kuma maƙocinsa ne. Amma duk da haka saboda akwai matsala a tsakaninsa da babansa zai iya kallon sa ya zage shi kuma maƙocin nan nasu ba ne ya girmama baban nasa da sauran maganganu kala kala saboda haka dole mu kiyaye.

Tabbas, Alhamdulillah nakan iya ɗinka tufafi wanda zan saka a jikina. Amma ɗinkawa ba wai in ɗinka da kaina, in hau kan keke in ɗinka ba. A'a, in je kasuwa in siyo yadi in bayar a ɗinka mini in saka. Wannan shine abin da nake iya yi sosai da sosai. Nakan yi domin a da, a baya duk bayan wata biyu, uku nakan yi ƙoƙari in yi sababbin tufafi wanda zan saka a jikina. Amma yanzu abubuwa sun riga sun cuɗe. Lamari ya canja, rayuwar ta ƙara tsada. Za ka ga yanzu ba ta ainihin tufafin ake yi ba. Saboda haka yanzu sai dai a share wata biyu, uku, huɗu, a tafi biyar ma ka ga ba a yi wani sabon ɗinki ba saboda yanayin rayuwa. Amma in aka tashi kuma akan yi ƙoƙari a ɗan-ɗinkasu da yawa yadda za a jima ana amfani da su ana mora saboda shi, shi ɗinka tufafi abu ne wanda yake da kyau. Saboda ko a musulunci addininmu ya zo mana da cewa lallai, lallai ita tsafta tana ɗaya daga cikon iman. Wannan shine dalilin da ya sa za ka ga muke ƙoƙarin yin sutura domin kuma daga suturarka ake gane yanayin tsaftarka. Idan ba ka da tsafta, to za a ga suturarka wani ɓuyagi, wani butsatsa da kai. To amma idan aka ce akwai sutura mai kyau, to wannan za a ga cewa kana da tsafta, kana fitowa fes fes, cikin kwalliya da kuma zubi mai kyau da sauran abubuwa makamantan haka. Shi ya sa muke daɗe gode wa Allah a cikin lamarinmu da bai saka mu cikin ƙazamai ba kuma dai da ya ba mu ni'ima da baiwa ta tashi mu nemi na kanmu har muke iya yin ɗinkin da kanmu. Saboda wani za ka ga tun da yake ba zai iya faɗa maka ga rana ɗaya da ya siyo yadi ya bayar aka ɗinka masa ba. Za ka ga wani sai dai idan wannan ya saka ya ga sun masa tsufa ya cire sai ya ba shi, shi kuma ya saka. Lokacin shi kuma zai riga farin ciki ai ya sami kaya masu kyau. Ya sami mene ne da sauran abubuwa makamantan haka ya saka. Wanda wannan za ka samu cewa duka irin wa'annan lamarin wannda ba abu ne mai daɗi ba saboda kowa idan son samun sa ne kama ta ya a ce shi yake bayarwa. To Allah ya riga ya tsame mu daga cikin irin wa'annan mutanen masu jira a yi musu. Mu zuciyar mu sai dai muyi wa wani ne domin babu wanda zai cire tsohuwar sutura yanzu ya tinkare ni da ita ya ce "Wane ga shi na daina sa kayan nan saboda haka ka ci gaba da saka su." Babu shi saboda ina iya yin ɗinki da kaina. In siyo yadi in ba wa tela in biya shi kuɗi ya ɗinka mini kuma yadi mai kyau, mai daraja zan yi ɗinki wanda ya yi dai dai da zamani indai bai saɓa addinina ba. Saboda haka shi ya sa a koyaushe muke gode wa Allah da ya ba mu wannan dama da iko da kuma nasara ta cimma wannan muradai. Domin duk ɗan adam za ka same shi akwai burin sutura a tattare da shi. Ubangiji Allah ka ƙara mana sutura, Allah ka rufe mana asirin duniya da lahira. Ubangiji Allah ka haɓaka lamarinmu, Allah kar ka bar mu da iyawarka. Ubangiji Allah ka bunƙasa tunaninmu ta hanyar nema yadda za mu samu abin da za mu tsira da ainihin wato mutuncinmu saboda shi ƙasƙanci na sutura ba abu ne mai daɗi ba. Abu ne wanda yake da za ka ga duk wanda za a ce sai dai a ba shi ba dai ya bayar ba to koyaushe a cikin ɗar ɗar yake. Domin in an ba ka ma za.